Yaya kuke tsara kashe kuɗin ku? Gaskiya dai yadda nake tsara kashe kuɗina shine, misali kullum da safe in na tashi nakan tashi domin na farko dai na san dole sai na ci abinci kuma wannan abincin nan yana buƙatar kuɗi. To, yadda nake kashe kuɗina shine, da farko nakan fita na ce domin neman abincin nan da zan ci. Misali abinci aduk lokaci da rana da safe ina canza abinci kusan kala biyar ne. Ka ga dai rana ta farko ranan Monday, a ranan Monday ne yawanci nake zuwa gidan Yarbawa domin na je na siya wake da biredi na ci. Waken nan da biredi wani abu ne wanda ake dafa wake. In aka dafa waken nan sai a tsame shi a barshi ruwan shi ya tsame daban. Sannan kuma sai a zo a yi miya irin na miya na kayan miya, misali miyan da ba tumatur a cikin shi amma akwai tattasai, akwai tarugu, akwai albasa da shumbu a ciki. Wannan miya sannan kuma a zo a cika masa manja ya ji sosai da sosai saboda miyan ana yin shi da roma roma ne. Sannan kuma a kawo mage dai sai na tafi da shi wajen aikina domin in na je can na ci ba tare da wani hatsaniya ba. Wannan yanda nake kashe kuɗaɗe na kenan wajen karin kumallo da safe yadda nake samun wake a gidan Yarbawa, waken nan na da daɗi yanda ake dafa shi da yanda aka tsara shi na ci saboda mutane da dama masu anarbarbar wannan waken nan da biredi. Ga kuma nama zuku zuku sannan kuma akwai naman kai na akuya da na shanu duka duka na sayar da wa a wannan wajena gidan Yarbawa. Sannan kuma nakan kashe kuɗina na je na siyo kunu da ƙosai da biredi shima dande don na sha. Ka ga shima dande yana da amfani sosai. Sannan bayan haka kuma nakan so ɗan wake. Ɗan waken yana da daɗi sosai ana haɗa shi da ɗan wake, da wake sannan a saka ganye a ciki. In mutum ya ci ya ɗanɗana wannan ɗanɗano na da daɗi sosai da sosai. To, haka dai muke ta amfani da su muke kashe kuɗaɗen mu. Haka zaka gani kuma ina kashe kuɗina sosai da sosai ta wajen wannan siyan data domin yin al'amurra da waya na cikin sauƙi. Tinda dai waya ta ita kiran iPhone ce kuma sannan ina amfani da ita wajen yin tantance abubuwa. Misali ina amfani da waya ta domin tura saƙonni da karɓan saƙonni a WhatsApp. Wanda ya sa dolan dole sai na siya data. Tunda anan ne nake kasafi, dole sai nayi kasafi, da wanda nasai data na wata ɗaya ko na sati ɗaya sannan nakara sayan wani datan kuma haka kuma ina kashe kuɗina wajen siyan tufafi wanda nake sakawa na yau da kullum, da kaftani da jees suna wa cikin rigunan ƴan ƙwallo ke nan. Dukansu duk ina amfani da su ina siya kuma ina sakawa lafiya lau. Sannan kuma za ka gani haka ina siyan katin waya wajen kiran ƴan matana da abokan kasuwanci na ne wajen kula.

Ku kwatanta kasuwar dare ko rayuwar unguwar ku bayan duhu. Gaskiya dai kasuwar dare ko rayuwar unguwarmu bayan duhu wa cikin wani al'amura ne wadda yake yana ci sosai da sosai kuma ana yin shi a ko ina unguwar mu da daddare. Misali idan dare ya yi, in mutum ya fito titina zai ga inda ake abubuwa sosai da sosai masu. Mutane suna al'amuran su yanda ƙasan rana, wani lokaci ma daren har ya kanfi rana yanayin yawan mutane da yanayin yanda ake yin abubuwa misali na daddare, za ka iya ka fito zagayen dare akwai inda za ka je daidai wajen da ake kira masallacin kwata. In ka zo wannan wajen da daddare, za ka samu ka ga ana tuya awara, ana tuya doya, ana tuya wainar rogo wato ƙoson rogo kenan, ana tuya kifi, ana tuya nama duka da sauransu. Haka ana sayar da biredi da yadda mutane a wannan waje za ka ga suna cin abinci sosai da sosai tunda akwai kayan kwalam da maƙulashe a wannan waje da daddare. Kuma ba'a fara wannan abu sai in dare ya yi. Inda za a ga mutane sai tururuwa wajen me awaran nan. Kowa na siya saboda awaran nan akwai daɗi ko wa he ya bi layi ma sannan ya samu saboda abubuwan suna da yawa. Abubuwan masu buƙatan awaran na da yawa da daddare saboda a wannan lokaci ne mutum zai je ya yi aiki ya samo kuɗinsa, ya zo ƴan siya wannan ƴan kayan kwalam da maƙulashen nan irin su awara, wainar rogo, nama da dai sauransu. Ni ma haka, dani da abokaina, bayan mun je aiki mun dawo kowa ya natsu, in dare ya ɗan rufe, ya ɗan shiga, mun ɗan zauna munyi hira, to kafin mu ci gaba da fira a majalisa an je an yi sallan mangariba an dawo an je kuma an yi. Bayan ga haka, in ka je wani wajen kantin me ti, wannan wajen shi kuma kankant kenan. In ana maganar cin kasuwar dare ne. Su wannan ma aikai ka ce kwana ake ma yi, dun da ni ina tunanin ma dai kwana ake yi a wannan wajen saboda yanayin yadda wajen yake. To amma ni da yake ban taɓa kwana ba, ban san ko kwana ake yi ba ko ba kwana ake ba. Amma in ka je kantin me ti, wannan waje za ka gani ana yin komai da komai. Hatta abinci ana dafawa masu sayar da tuwo suna sayar da tuwo, masu sayar da shinkafa suna sayar da shinkafa, ga kifi soyayye, ga nama duka dai duk za ka ga ana samu a wannan wajake in mutum na so yana buƙata zai iya samunsa a lokacin da yake buƙata yake samu. Haka za ka ga a wannan waje akwai masu sayar da kayayyakin waya, masu sayar da kasuwan waya, masu sayar da baturan waya da kayayyakin waya. Haka ne za ka inda kuka siya a unguwarmu ana cin kasuwa sosai da sosai.

Kacici-kacici, ku faɗa wasannin tambaya da amsa na Hausa da misalansu. Kacici-kacici dai wasanni ne wanda ake tambaya da Hausa kuma da yanayin da ake yin shi kowanne dai da yanayin da ake yin su. A ma misali, in za mu ba da misalin da yadda ake yin wannan kacici-kacici, za ka ga mun sawo misalai da dama waɗanda suke nan da amfani da na marasa amfani. Tambayoyi ne dai akwai yanda ake yin su. Misali in za mu yi amfani da na gidan rediyo. Akwai gidan rediyo na karta na Hausa da suke wannan kacici-kacici, inda suke sa tambayoyi kaman guda goma. A tambayoyi guda goma nan da suke sakawa, kowane tambaya, za akwai tambaya guda uku waɗanda suke da kyauta a cikinsu, sannan kuma guda ɗaya shi kuma ana ba mutum katin waya ne shine kyautar shi. Ka ga guda huɗu na da kyauta ke nan, guda shida kuma ko ka amsa su sai dai a maka barka da sambarka a barka shi ke nan. Kuma akan faɗa tambayoyin nan, ba za a faɗa maka ba, kawai za a ce ka faɗa ne. In mutum ya faɗa tambaya a ba shi lamba ta kaza sai a ba shi. Misali, lokacin da na fara shiga wannan gasan nan, a lokacin nan na shiga wannan gasa da zumunciyo ina ƙoƙari in ga na ci wannan tambayan nan. Misali na samu wannan babban kyauta da ake samu na farko dai shi ne, Heni Alayi na farko suka tambaya suka ce a ƙauyen garin, ƙauyen garin Gwandu menene sunan wata rijiyar da ta daɗe ake ɗiban ruwa a cikinta? Wata rijiyar wacce ta daɗe gaskiya kuma tana wani ƙauye da ke garin Gwandu. Wannan rijiyar ba kowa ya san tambayan ba kuma ka ga garin Gwandu ba Kaduna bane. Kuma ita kuma rediyo na karta tana Kaduna ne shi yasa bai zama dole a ce 'yan Kaduna masu sani ba. Toh amma kuma sai mutum yayi ta ƙoƙari ya tuna saboda wataƙila an biya masa abun a makaranta tunda akwai kayan tarihi wanda ake karantasu kamar yadda muka karanta tarihin bayajidda. To a wannan tambaya ta farko, da wani ya ce aka ya ce a ba shi tambaya ta farko. Sai aka tambaye shi aka ce menene sunan wata rijiyar da take garin Gwandu wacce ta shekara ɗari da rayuwa ba ta kafe ba. Wannan bawan Allah bai sani ba. Da bai sani ba sai ya faɗa ya ce rijiyar Baya Jidda. Aka siyo masa aka mashi dariya aka ce rijiyar Baya Jidda ai tana Katsina ne ba a Zamfara ba. Ta kuma wannan rijiyar da aka tambaye shi wacce take Zamfara ne da ke garin Gwandu. Sai dai ya ƙura ya ƙbe cewa sai yayi shiru. Sai aka tambaya wani, wani ya ƙara kira ya tambaya ya ce a ba shi ita ma tambayan nan na farko. Shi ya ɗauka zai wanzu ya ce sai ya ce rijiyar Kwantukwara. Ya ce rijiyar Kwantukwara, rijiyar Kwantukwara rijiyar ce a Zamfara amma kuma ba ita ba ce a garin Gwandu. Wannan, wannan rijiyar ba ita ba ce a garin Gwandu amma ita ma tana cikin garin Zamfara ne. Shi ma dai aka faɗa mashi, sai da aka mashi wasa aka yi kaman ya ci ya yi nasara sai aka ce bai ci ba. Wannan kacici-kacici sannan yana sai yana gani ya faɗo bai ci ba. Ni kuma da yake akwai wani abokina wanda muke tare da shi. Shi kuma wannan abokin nan nawa babanshi yana da sarauta a garin wannan Zamfara a Gwandu. Tanda dai Gwandu sunan gari ne. Babanshi shine wali na Gwandu, garkuwan Gwandu. Sai na kira wannan yaro na tambaye shi wai me sunan wannan rijiyar nan da take garinku wadda shekara ɗari ba ta kafe ba ana ɗiban ruwa a cikinta. Sai yake mun dariya ya ce me zanyi da ita? Na nake ce masa ya yi haƙuri ya faɗa maka da lokaci ya ƙure. Kacici-kacici ne za mu yi muke yi da wannan rijiyar. Shi ne sai ya ce mun to shi ke nan. Sunanta rijiyar Ummarin Gwandu. Wa takan sunan sarkin Gwandu na farko ne aka saka ma wannan rijiyar. Shi ne na ce to oke shi kenan. Sai kawai na kira waya na dace na samu. Sai na faɗa musu sai suka ce sun ba ni kyautar rediyo sunanta rijiyar Ummarin Gwandu. Da ko na faɗa sai na cika sai mun naci kyauta kyautar rediyo.

Ku gaya mana game da yadda kuke sauraron waƙar Hausa a waya. Yadda muke sauraron waƙar Hausa a waya dai su ne wajaje daban-daban. Misali, waƙar Hausa dai waƙa ce wacce ake yinta da harshen Hausa a cikin garin Hausa kamar Najeriya inda ake maganganu da Hausa ake amfani da harshen Hausa. Zaka ji ana yin waƙa da Hausa, Najeriya ta Arewa, irin yankin mu wurin Katsina, Kaduna, Kano, Zariya, Zamfara, Jigawa, Dutse da kuma Kemaru. Su ma suna da wani ɓangare na Hausa waɗanda suke wajen Najeriya. Nijar ma suna da ɓangare na Hausa waɗanda suke a wajen Najeriya. To haka dai, shi harshen Hausa babban harshe ne da ake, da ya samu asali daga tun fil azal ake yake yaren maganganu kuma ake amfani da shi ana yin Hausa da shi. Akwai mawaƙan Hausa da aka yi irin su Mamman Shata, su Dan Ƙwairo, su Aliyu Namange, su Idi Taliya, su Idi Barazana, dukkansu shahararrun mawaƙin Hausa ne waɗanda aka san su tun fil azal. A wannan lokacin nan, za ka gani in aka ji waƙan Mamman Shata, tsabaragen iya waƙa da yayi da harshen Hausa. Akan naɗa shi daktan sarkin waƙan Hausa. Aka ba shi matsayi na babba, babbar matsayi a matsayin shi na mawaƙi ne na Hausa. Haka ɗan ƙwairo shima ba a barshi a baya ba wajen yin waƙan sarauta da waƙe masu sarauta ɗin da kan kansu da waƙe masu au da waƙa na masu, na waƙe masu maƙamin gwamnati. Duka za ka ga Dan Ƙwairo ya iya su ana kuma sauraron su ana jin su sosai da sosai a ko ina musamman a ƙasan Hausa irin su Najeriya, Nijar da Chadi da kuma wani ɓangare na garin Ghana. Za ka ga ana alfahari da su Dan Ƙwairo saboda an san su, an san yanayin irin waƙoƙin su da ma'ana da fahimtarsu da ake yi. Du wasun da suke wannan waƙan nan suna yin ta a fili ba tare da abar ɗauka ba. Aka zo aka fara ɗauka, aka zo aka saman, aka fara samun kaset na gidan rediyo. Irin kasissika wanda ake sakawa mai zagaye. Sa wanda ya zo har ya kai kai mata waƙa yana ce mata bai yafe mata ba. A wannan waƙan nan sai yana ce mata, "to ki je ki Allah ya isa na, 'yar kwal uba. Abin da ciwo ka so mutum kuma shi bai so ka ba. Ki kika min alkawari ba za ki guje ni ba. Kin yaudare ni munafuka to ai ban mutu ba. Kin gama naki ki ɗan jira ni ma baki san ni ba. Kin kira ni da ƙauna a baya ashe zaki mini ɓarna. Kin fasa min raina kinsa zuciya na da ƙuna. To ki ji ki Allah ya isa na." To kaga wannan ita ma waƙa ce ta soyayya amma kuma ba yabo yake yi ba kamar yadda su ummar M Sharif da su Alijita suke yi. Su ummar M Sharif suna waƙa ne kamar, "Balarafa da ke zan yi in sha Allahu, da ke zan yi aurena in sha Allahu, ke zan bai wa kaina in sha Allahu, uwa ce gurun ƴaƴana." To haka wannan yabon budurwarsa yayi yana kuma fatan suyi aure tare da wannan budurwan nasa. To yanzu dai jin waƙoƙi ya kasance muna jin waƙoƙin nan gaba ɗaya a waya ne ta hanyar mu shiga manhajan da aka saka wannan waƙoƙi wanda yayi waƙan nan ya sauke su a wannan manhaja. Mu ma mu shiga da wayoyin mu domin mu ji wannan waƙa mu saurare su, mu fahimci abin da suke ce mu ji daɗin abin da muke yi, za mu ji mu ma ɗin. To hanyar da muke dai sauraron wannan waƙoƙi ta waya ke nan. Wasu mukan sauke su ne a wayoyin mu wasu kuma mu saurare su anan kan internet ɗin mu bar su.

Wane abincin titi kuka fi so? So na ɗan kuɗi kaɗan. Wane abincin titi kuka fi so na ɗan kuɗi kaɗan? Gaskiya dai abincin titin da nafi so na dan kuɗi kaɗan shine, sau da yawa shi dama abinci zaka same shi, duk yanayin kyan abinci da yanayinshi, zaka same shi zaka samu daidai da gwargwadon irin wannan abincin na dan kuɗi kaɗan. Domin rayuwar yanzu wasu ma da yawa abincin za ka ga kuɗin bai kai wani kuɗi ba, amma za ka ga sun loda masa kuɗi. Wani abincin za ka ganshi kuɗin shi bai kai yanda ma ake maganan ya kai ba, amma sai ka ga mutane suna ta ɗora mashi kuɗi. To gaskiya ni abincin da na fi so na ɗan kuɗi kaɗan shine, irin shinkafa da ake dafawa akan titi. Ka ga duk abincin da yake titi? To za ka same shi na ɗan kuɗi kaɗan ne. Sai dai kawai kai ya rage naka wanda za ka je ka siya ka ci, ka nema wanda yake da tsafta da kuma wacce ka ga mai dafawan tana da tsafta da kuma yadda ka ga abincin yake da kyan kallo da kuma ɗanɗano a baki, yadda yake da yafi wanda za ka fi ci kenan. To haka kaman ni a koda yaushe akan titi inda abu soya shi aka yi to ka ga ban jin shakka da shi, saboda shi soyayyan abu yawanci za ka same shi da tsaftan shi yake zuwa. Sai dai kawai matsalar soyayyen abu ba kowa ke cin shi ba. To amma inda abu soyayye ne za ka gan shi wannan soya wanda aka mashi, yakan kashe dukkanin wani datti da yake jikin wannan abun nan, kuma abunda yake titi ka ga ana soya shi kuɗi kaɗan zai siyan maka shi. Misali awara. Awara abinci ne wanda in mutum ya ci awara wata kan zai iya cin awara tun da safe in mutum ya kumallo da, kariin kumallo da awara zai iya rike masa ciki ba tare da ya ji yunwa ba, inda ya ci awaran nan yadda ya dace dai dai da cikin shi sosai. To zai iya har ya kai magariba bai nema abinci ba, sai dai ya ƙara cin abincin dare kawai. Shikenan sai dai ya yi ta shan ruwa da rana. To ka ga awara abinci ne kuma wanda za ka siya shi da ɗan kuɗi kaɗan kuma sannan ya maka maganin yunwa sosai. Kaman misali awara na kan yi ƙoƙari na sai awaran nan, in na siya awaran nan kaman na ɗari biyar da ɗan kuɗina kaɗan naira ɗari biyar ya ishe ni na sayi awaran da zan ci da safe. In ana yi da safe kenan ko kuma da rana, tun da dai da rana aka fi yin wannan awara. In na sai wannan awaran nan na ci shi to sai dai kawai in ta bin shi da ruwa. In ta shan ruwa kawai na riga na gama kenan, saboda awaran nan da daɗi da shi kawai ya ishe ka in ka ci ya ishe ka ya rike ma ciki. Tun da ka ga shi soya shi aka yi abun da ma ya sa ban cika damuwa da shi ba kenan, da yanayin saboda da tsaftan shi yake zuwa kuma sannan ga shi da amfani a jiki. To shi ya sa nake son cin awara, yana ɗaya daga cikin abincin da na ke son ci sosai da sosai. Da ɗan kuɗi kaɗan zaka ga mutum ya ci awaran nan ya ƙoshi. Sannan haka kuma akwai wata yarinya da suke dafa shinkafa da wake a wajen aikin mu da rana. Wannan yarinyan nan tana da tsafta sosai, tana da tsafta sosai ta yadda tana ƙoƙari ta fito fes fes abincin ta shi ma haka wajen da take zama sai ta share shi ba datti, ta saka yaran da suke tayata aiki su share mata wajen sannan a kawo kwanuka masu kyau na saka abinci sannan a kawo abin zuba abinci shi ma na teka wai nema. Wanda shi ba wai roba bane wanda za a ce wani ya ci a wanke a ƙara saka ma a'a. Shi ƙwara ɗaya ne in aka yi amfani da shi shi ke nan an gama da shi suke amfani. Wannan yarinyar sunanta Rahama, tana da yara wanda suke taya ta aiki mutum uku. Akwai Sadiya, akwai Zaliha, akwai Badiyya. Wa'innan yara dai su ne suke tayata aikin zuba abinci. Misali ita in ka je kana son abinci tana sai da shinkafa da wake dafa duka a wannan wajen. Sannan kuma tana sai da shinkafa da wake da miya a wannan wajen. Sannan kuma tana sai da shin- wake da taliya dafaduka a wannan wajen nan. Sannan kuma za ka samu tana sai da, en, tuwo da miyan kuɓewa a wannan wajen nan. To in ka je wajen nan, ka ga da abinci ne kusan kala huɗu a wajen nan kuma duka suna da araha da sauƙi da kuɗi ɗan kaɗan. Abincin yarinyan nan an yi ittifaƙi da cewan ya fi abincin manya manyan shagunan abinci daɗi da yawa da tsafta a wannan wajen nan. Shi ya sa ma in ka yi lattin zuwa wajen ta da minti talatin zuwa awa ɗaya to ba za ma ka samu abinci a wajen yarinyan nan ba. To kuma ka ga da ɗan kuɗinka kaɗan tana zuba na ɗari uku, tana zuba na ɗari biyar, tana zuba na ɗari shida. Shikenan, sai namanta in mutum yana so.

Kana zuwa wuraren da wuri ko a daga ko a daga baya. Kana zuwa wurare da wuri ko a daga baya. Gaskiya ni dai mutum ne wanda yake buƙatan yake son abu akan tsari da ƙa'ida. Ta yadda in za ayi abu ina son ayi abunnan a lokacin da aka ce za ayi akayi wa a yanke za'ayi abunnan ban son a ce za a yi abu a fara, a ce za a yi abu ƙarfe goma na safe, a zo a ce sai ƙarfe goma da rabi za a fara ko ƙarfe sha ɗaya. Wannan abun na matuƙan ɓata min rai, yakan ɓata min lissafi ma. Saboda ni gaskiya ni kusan koda yaushe ina amfani da lokaci na yin al'amurana na rayuwa na yau da kullum. Nakan yi amfani da lokaci a kusan kome. Shi yasa agogon wayana na ɗaya daga cikin abin da suka fi min amfani sosai a rayuwana. Saboda a koda yaushe in nakan ɗaga waya abunda nake fara kallo kenan ƙarfe nawa yanzu, me kuma zanyi daga yanzun daga yanzu ƙarfe sha ɗaya zuwa ƙarfe sha biyu. Me zan yi a awan da ke gaba, toh abun da dai nake yi kenan to ni shi yasa in aka ce ana so mutum ya je waje za a yi abu ko taro ko makaranta ko wani abu, to ni duk dai nakan ƙoƙari ne na je tun kafin lokacin nan ma ya yi. Misali akwai wani biki da muka je. Aka ce za a je a yi taron wannan bikin nan ƙarfe huɗu da rabi ne na yamma inda za a je a ci abinci, a sha abinci, a ɗan yi kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daɗen sauransu daɗen raye-raye haka. Wannan lokacin nan da muka je abun, safar ko da muka yi sallah bayan ni sai da ma na yi wanka na ci kwalliya na lokacin da zan je sannan aka je aka kira sallah muka shiga masallaci muka yi sallah. Bayaga mun yi sallah, to shi kenan sai kuma na ce wa abokaina su zo mu wuce. Hassuna mun dariya suna cewa ni saurin me nake yi, me zan je inyi tun yanzu. Na san ma ba a zo ba na ce ni fa ba haka nake ba. Kawai in za a yi, a yi abu. In ba za a yi ba kuma ni ko in na je na ga wajan ma ba kowa zan dawo ne. Sai suka ce min to kar in da mu bari za su zo mu tafi. Sai ko muka zo muka tafi. Da muka tafi muka je muka tadda mutanen nan ba su zo ba. A lokacin ma ake shirye-shirye ba amma ba gama yin shirye-shirye ba tun kuma a lokacin ma ƙarfe huɗu da rabin ya yi. Abun ya ɓata min rai. Da ya ɓata min rai wannan abun nan. Sai na ce kalla don Allah mutanen da suka ce mutane ƙarfe huɗu da rabi amma kalle su su kan kansu ma ba su yi shirya abun. Har yanzu ba su gama tsara komai ba kuma sannan yaushe suka gama tsara wa yaushe mutane ma suka zo sannan aka fara maye wannan abun. Abun dai ya ɓata min rai na ɗan hakura dai muka zauna muna ɗan fira na duniya da na siyasar duniya da na ƙwallo tun da mu matasa ne daga duk wannan muna shiga cikin lamaran nan. Sai kawai nagaji da zama nake ce ma abokina kai ni fa gaskiya zan zo na wuce gida. Sai ya ce mun haba me ya zai sana zo na wuce gidan shi. A'a ni ba zan iya jira ba ne ba gaskiya lokaci yana ƙuryewa. Sai ya ce mun inyi haƙuri mana, inyi haƙuri ai yanzun nan za a zo a fara. Ni na ga gaskiya abun ya fara nema ya wuce gona da iri na ce mashi zan zo na wuce. A nan dai suka ba ni haƙuri suka ce tun da dai mun riga mun zo muyi haƙuri kawai mu tsaya. A zo a yi abun nan a gama kowa ya watse. Haka nan dai na hakura. Wannan taro ba a fara shi ba. Sai kusan ƙarfe biyar wai a lokacin ne za ka ga mutane ke zuwa. Na ce duk jiɓesu. Kowa he an zo an mashi magana ya kama ce wan shi yana da ƙa'ida, yana da ƙa'ida baya son kaza baya yin kaza amma an sa taro ƙarfe huɗu za a yi taro amma ka jiɓesu duk sun ƙasa zuwa a yi wannan taron nan ƙarfe huɗu da rabi sai ƙarfe biyar suke zuwa. Nake cewa ni dama kun bari na ma wuce inda ya fi min kwanciyar hankali amma dai suka bani haƙuri muka zauna aka zo aka fara yin wannan bikin bikin nan. Amarya da ango suka shigo aka musu rawa aka musu liƙi aka zo aka zauna aka yayye be su. Me ɗan wasan barkwanci shi ma ya zo ya yi wasan barkwancin shi ya ɗan tsokana amarya ya tsokana ango sannan aka ɗan yayi irin dai ɗan gasa-gasa haka dai na wadda in bangaren amarya da na ango aka ɗan yiyi dai kowa ya nuna ƙauna da soyayya da yakeyi ma ango haka su kowa ya nuna ƙauna da soyayya da yakeyi ma amarya ta bangarenta itama to nan dai aka yi wannan taro. Aka kawo abunci aka ci aka koshi aka sha abin sha aka ɗan yi raye-raye da waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe aka yi aka gama sai aka tasad da taro shi ke nan kowa sai ya zo ya wuce gida. To gaskiya ni shi yasa ni ina son zuwa wajaje da wuri ko a makaranta ba na zuwa latti ne. Ana shiga makaranta aji ƙarfe takwas ne amma ni ƙarfe bakwai da rabi yana mun a makaranta ne koyaushe.

Ku bamu labarin sayan tsire ko suya da yamma da, da daɗinsa. Gaskiya dai siyan ƙosai ko suya da yamma yana da daɗi abu ne mai daɗi. Abu ne wanda ake yin shi al'adan ƙasar Hausa wanda ma ya yaɗu ya wuce ƙasar Hausa hatta ƙasashen kudancin Nigeria. Irin yankin Inyamurai sun san mai suya da tsire da kuma yankin Yarbawa su ma sun san mai suya da tsire. Dalili wannan wata sana'a ce wacce take a ƙasar Hausa ake yin ta. Yin, yin suya da tsire a ƙasar Hausa ne wannan asalin ta tasamu. Shi ya sa ma ko waccan yankin ka je za ka je ka samu cewan Hausawa ne ke yin wannan sana'a ta tsire da suya da yamma ba wai mutanen yankin ba. To yadda abun yake shine mutum yakan yi aiki, ya gaji, ya je wajen aiki, ya gama aiki, ya dawo. Bayan ya je ya yi ya dawo. To abun da yake zuwa kuma ya yi shi ne ya wanka, ya huta, ya ɗan fito majalissa su yi fira da 'yan uwa da abokan arziki. Bayan an yi yi an gama an ci kowa ya je ya natsu. To kuma a lokacin nan to ka ga dai ka mutum ya ɗan samu kuɗi. To ƴan kuɗaɗen da mutum ya samu shi ne kuma zai ɗan ga ya duba, ya gani menene yake da marmari da maradi da kwaɗayin cin wannan abu domin ya samu ya ɗan ci wannan abun nan ya ɗan huce gajiya da ya ɗibo a wajen aiki. Ya san cewan ya ci kuɗin shi ba wai wai kawai ya je ya yi aiki kaɗai ya gaji ba ne. To shi ya sa za ka gani a ko da yaushe in ka je da yamma wajen mai tuya za ka ga maza sun cika wajen nan da tsire. Za ka ga maza sun cika wajen nan. Masu siyan ɗaiɗai suna siyan ɗaiɗaya. Masu siyan biyu biyu suna siyan biyu biyu. Masu siya domin su je su kai wa budurwayen su ma haka suna siya su je su kai musu. Masu siya domin su je su kai wa matan su ma su ma suna siya su je su kai wa matan su. Sannan kuma da masu siya domin su kan kansu kawai su ci kayan su da kuma masu siya domin su je su kai wa mamannan su. Daga kowa za ka ga yana ta sissiyan wannan abu. Ka ga a mamaye mai tsiren. Haka za a na cewa sai mutane wai su yi ta gari ba kuɗi, ba kuɗi amma kuma ka zo ka gan me tsire ka ga wajen nan ya cika kamar me ne. Ka ga ko'ina kana zuwa ƙarfe tara ko goma wajen mai tsire ba za ka samu tsire ba. Kuma sannan mutane suna dangama kanen babu kuɗi, babu kuɗi. A'a ba wai babu kuɗi ba ne ba amma mutum yakan ɗan yi ci jure ne ya ci daɗi saboda ya je ya sha wahala. Ya je ya samu wannan kuɗin. To ka ga zai iya zuwa ya ɗan zuwa ya ɗan ci tsire da kuɗin shi, ya ɗan huta, ya sarara in ya koma gida kafin ya kwanta. Wata lokaci ma ya ɗan haɗa da yogurt ko ɗan abin sha mai sanyi haka na kwalba ko na gora dai wanda dai ya ga dai ya dace yana son ya shiga shan abun nan da shi. Tsire dai wani abu ne wanda ake yin shi ko da naman shanu ko da naman rago ko da naman akuya. Amma dai gaskiya wasu sun fi yin shi da ma, da naman rago. Masu yin shi da naman rago su za ka gan su keɓatattu ne. Su sun riga sun keɓe an riga duk duniya ta san cewan da naman rago suke yin wannan suyan. Na su za'a kuma suna cin shi sosai saboda ya fi daɗi da naman rago. Akwai wani mutum da yake yi a unguwar mu da naman rago. Za ka gani yana yi faka-faka yake ƙarewa baya wani jima ma shi. To amma kuma ka ga akwai wanda ba sa yi su kuma da naman rago suna yi da na akuya ne. Wannan su ne kuma suka fi yawa masu yi da naman akuya. Nan da shi kuma naman akuya dan dai kwaɗayi na mutane ne ba kowa ke cin shi ba. Amma kuma an fi da naman akuyan saboda akuya ya ɗan fi araha su kuma ka ga yan kasuwa ne ba za su iya siyan raguna ba domin su yanka a yi wannan suya da tsiren nan. Shi yasa suka fi yi da naman akuya saboda ita akuya kana siyan ta da araha. Akuyan dubu ɗari to ita kuma wannan ragon da take da girman akuya na za ka iya samun ta dubu ɗari biyu ne. Ka ga ko abin ai ba haɗi. To shi ya sa za ka fi yin tsire da suya mai daɗi da akuya.

Ina kake son ciyar da hutunka? Gaskiya inda nake son ciyar da hutuna shine garin Makkah. Ina son na je garin Makkah, gari mai tsarki, mai kyau, mai kyan gani, kuma sannan gari mai tarihi. Nan garin nan nake so na je na ciyar da hutuna, musamman saboda al'amurra da abubuwan da suke faruwa a wannan gari, musamman aikin hajji da na umra da kuma na sauran ziyarce ziyarce da ake yi. Ka ga dai a garin Makkah ina son na samu daman zuwa wannan gari domin na je ne aikin hajji. Aikin hajji shine wanda ya haɗa da, da farko mutum in ya je wannan gari, zai je ya huta ne da farko. In ka je, ni dai ina son a can wajen nake son ciyar da hutuna. In mutum ya je da farko zai je Muzdalifa, ya sa fararen tufafinsa na farin ɗawafi. Bayan ya saka, zai ya zo yana talbiyya, yana kabbara, yana girmama Allah, yana yabon Allah. Sannan kuma bayan ya yi ya gama, to abin da zai yi kuma na biyu shi ne zai yi ƙoƙari ya ga ya je ya yi ɗawafi a ɗakin ka'aba. Bayan ya je ya yi ɗawafi a ɗakin kaba, sannan kuma sai ya je wajen da zai je ya yi safa da marwa. In ya je yayi safa da marwa, safa da marwa waje ne dai inda mutum zai je yana dawowa da ƙafa, zai je yana dawowa. In ya je ya yi safa ke nan, in ya dawo ya yi marwa ke nan. Haka shi wajen yake. To wannan waje idan mutum ya je shi, zai je ne domin yayi ibadan shi sannan kuma yayi ɗawafi ya zagaya ka'aba kamar sau bakwai haka. Baya ga ya gama, sannan sai mutum ya je ya yi sallah. In mutum ya je ya yi sallah raka'a biyu, to ka ga ya riga ya gama ke nan. Ya yi raka'a biyu ya gama to sai ya je kuma akwai dutse Hajjaru-l-Aswad da mutum zai je ya sumbata, ko ya taɓa, ko kuma ya sumbace shi daga nesa. Duk da yadda mutum ya ga zai iya yi, kuma ya yi saboda wajen da akwai cunkoso. To sai mutum ya zaɓi guda ɗaya da zai iya yinshi domin ya yi wannan abu. Ka ga matasa in suka je wajen da yake akwai ƙarfi a jikinsu, su kan je su, har su kai ga su taɓa. Da, amma kuma tsofaffi wasu ba sa iya zuwa sai dai, sai dai, sai dai su yi ta amfani da abu ɗaya ta yadda misali za su ɗanyi daga nesa su taɓa daga nesa ba tare da sun sha wahala ba sun shiga cikin cunkoso. To yanda suke yi kenan, nam.